Ina ajiye hotuna a waya na a cikin gallery. To amma ya danganta idan hotuna ne da bana so in, bana so in rasa su ko idan an samu matsala ko na canza waya ko wani abu, to akwai inda nake ajiye su kamar a cikin ko Google Drive ko Google Photos. Nakan ajiye hotuna na a wajen. Wani lokaci ma idan ma ba a wayan nawa nake so in ajiye ba, ina tura shi a cikin, a cikin laptop sai in ajiye saboda gudun rasa wani abu mai mahimmanci.

Ina ajiye kuɗina to wani lokaci a cikin banki. Idan ina da asusun banki kaman guda biyu zuwa uku. To wani ya danganta idan kuɗin yana da yawa ne, akwai asusun bankin da nake ajiye wa. Idan kuma bai da yawa sosai, to akwai yin dashe ma wa na asusun banki daban da nake ajiye wa. Akwai kuma wani asusun bankin daban wanda nake ajiye wa ba dan in taɓa shi ba. Kawai saboda in yi ajiya ne saboda nan gaba ko wani abu ya taso. To shine zan iya in taɓa wannan kuɗin.

Ina san-- ina shan madara sosai. Ina shan madara kuma ina ƙaunan madara. Gaskiya yawanci ina shan madara ne a cikin ko shayi haka ko kuma dai wani abin sha irin ko cornflakes ko Golden morn. To akwai kuma lokacin da nake shan madara ma a zallan shi. Ya danganta. Akwai madara wanda yake pure madara ne ba wanda aka kai shi aka je aka yi processing din shi ba. Idan pure madara ne, na fi son in sha shi haka ba tare da nasa a cikin shayi ko wani abu ba. Idan kuma processed madara ne, gaskiya na fi son saka shi a cikin shayi. To akwai kuma yoghurt shi ma. To yoghurt yawanci dama ana shan shi ne haka a zallan shi. To ni na fi son yoghurt wanda zan ji shi irin da garɗi garɗi. Ba na son yoghurt wanda yake, wanda yake yana da ko wana dan tsami tsami haka. Gaskiya ina shan madara kuma ina so sosai.

Ni yawanci idan na je kasuwa ina siyan kaya ne na sawa, ko riga ko wando ko takalmi, ko dai abin da ya danganci kaya wanda zan sa a jikina. Ban cika zuwa kasuwa don in siya abinci ba ko wani abu haka.